Ina bin gido da aiki sosai. Na tabbata ina aiki da gaskiya, alaban da karuwa a duka abin da ake yi. Ina ƙayyacewa dokoki da tsare aiki kuma ina, ina ma mutane lokaci da abubuwan da suke so.

Waya na wani lokaci yana cika sosai saboda ina da hotuna da bidiyoyi dayawa. So idan na ɗauko hoto ko na ɗau video, ina wani lokacin goge dogon hotuna ko dogon bidiyoyi da ba na so saboda in samu.

To, jakan da nake ka ɗauka wa, ina ɗauka wa, um, ƙananan jaka wanda zai, wanda wayana ko littattafaina za su iya shiga. Um, wanda zan iya ɗauka, zai iya shiga cikin mutane, mutane ba za su, ba zai dami mutane sosai ba.

Yanda nake gina dangantaka da kasuwanci a cikin mutane, farko ina, ina da gaskiya. Ina idan an tambaye ni abubuwa bana yi karya, ina kai musu gaskiya din. Kuma ina da ban da rashin ji, ina jin.

A lokacin da ake ruwa, abin da nake yi, ina zan zauna cikin gidana sai in sha shayi mai zafi, sai in zauna ina sha. Zan zauna a kusa da window, ina shan shayin kuma ina kallon window ina ganin yadda ruwa ke zuba.

Eh gaskiya ina-akan aikina ina rubutawa, ina ajiyer kod dayawa kuma yana taimaka mun sosai. Ina san wajen da kuɗi na yake, abubuwan da na siya saboda wani lokaci na yawan manta wa so, ina rubuta.

Eh, da daddare ina kallon tauraro da yawa saboda abin da na yarda da shi ke nan. Um, tauraro, mutanen da muka, mutanen da muke so da suka mutu muna ganin su kamar sun zama tauraro a sama suna kallon mu, so da daddare ina yawan kallon tauraro.

A wajen aikina ina duba disin, ina duba sakonni, ina gani kowane awa biyu-biyu saboda, um, a ciki ana tura mun kuɗi sosai. So ina dudduba ga wane irin saƙo nake da shi, me amfani ne kuma ra'amfani ne.

Am, lokacin da nake so sosai, ina ganin zan ce ina son safe sosai. Saboda idan na tashi da safe ko zan ji, eh, iskan safe, safen nan yana da daɗi yana sa mutum, eh, ji, eh, cikin sheki ya tashi da kyau.

Malamin da nake so sosai a makaranta shine, ehn, teacher dina na mathematics. Mutumin ɗin ya iya koya math sosai, kuma kafin ya koya ma za ku yi dariya sosai. Kuma idan ya fara koya ma zai tabbatar ka gane abin da yake koya ma. Kuma idan ba ka gane ba zai zauna ya koya ma da kyau. Shiya sa nake son shi.

To, eh, ina ganin zan iya jefa dutse da nisa sosai. Saboda lokacin da nake ƙarami muna wasan dutse na neso da yawa. Ni da abokananina sai muka ɗauki dutse muna jefa kan mu. Akwai wani lokaci ma da na fasa ma abokina kai na da dutse saboda muna wasan banza da dutse. Eh, zai iya jefa dutse sosai da nisa.

Am fim ɗin da nake kallo sosai, ina son fim ɗin da ake faɗa sosai. Idan fim ba a faɗa ba na kallo, ina so wanda a mu za kaga actor ɗin yana faɗa da mutane mara kyau sosai. Za gan shi wai lokacin ma za ɗauka ma wanda ya iso an sata masa yabi buwa.